To, miyan da na fi so dai, na fi so miyan agusi. Domin miyan agusi miya ce wanda ita ce asalin fes miya a cikin jerin miyoyin da nake so domin ita ta fi mun daɗi. Don haka na fi son miyan agusi saboda duka, duk abun da ka haɗa da miyan agusi yana ciwa.

Eh nakan jira a layi domin idan ina yin wani abu, nakan jira domin a samu a kawo mun abun da nake buƙata. Nakan jira zuwa wani lokaci, minti biyar zuwa minti goma. Idan naga abun da nake buƙata bai kan kama ba sai in wuce.

A'a, gaskiya na fi son taksi saboda bas mota ne wanda kafin ta cika za ka jima. Na fi son taksi, lokaci guda zan je nayi uzurina na dawo. Shi ne mota, shi ne abin da na fi so taksi.

A'a ni banason cin abincin titi nafison inje otel ko kuma in tafi gida inje inci, amma cin abincin titi ban iya shi ba. Bama son inga mutane suna cin abincin titi, sabida hayaniyan su yayi yawa.